Menene kake son canzawa a wurin aiki? Eh to, mukan so canza wani zubin abubuwan da suka tsufa a wurin aiki, wanda in an zo aiki sukan bada matsala. Duba da sun ɗan kwana biyu ana aiki da su, sabida yanayin an sun daɗe ana aiki da su, to sun gaggaci. Yanzu an ce za'a aiki da su, su kan ɗan bada matsala sabida shi kaya indai an ce abun da za a aiki da shi yanzu ne, yau da gobe. Dole yakan samu, ya kan ɗon samu wani matsala sabida ko rai ma ta kan ko mutum yakan tsufa. Balantama abin da mutum ya ƙera to shiyasa indai kaya ya tsufa to mukan ɗan yi kokari mu canza su a wuraren aiki da kuma yanayin wasu abu, wasu siminti da aka yi ko dai irin dai wuri dai daga kan wuri da kuma kayayyakin aiki duk mukan canza su idan sun tsufa. Kuma yanzu wani zubin za a hagas cewa a wurin aiki idan ya kasance ana, ana aiki da kayan zamani, sai kayan zamanin nan ana aiki da su ne sabida wannan kalan zamanin da yazo. To wani zubin idan zamani ta canja wani zamani ya zo sai yanayin abubuwan da ake bukata sai ya canja to yakan kawo mu canja kayan aiki sabida shi wannan kayan aikin na wannan zamanin ne. In muka ce za mu yi amfani da shi a wannan zamanin to kaman za mu iya koran kostoma ne, to shiyasa dole mu canja su a wurin aikin sabida mi ma kowa aiki yanda ya kamata, mai masu abubuwan da suke so na zamani. To lallai wannan yana jawo canje canje a wurin aiki. Kuma wani zubin mukan canja ma'aikata irin waɗanda ƙila waɗannan su sun daɗe suna aikin sun gaji ya kamata ai musu da ritaya su je su huta sai a samo wasu sababbi. To mukan canja ma'aikata su kuma wani zubin mu samo wasu sababbi mu zuba su sabida, sabida a samu cigaba ko kuma irin an samu wani sabon yanayi ya zo an samu wani sababbin ayyuka. Kuma waɗanda suke yi mana aiki a da, su wannan na da ɗin kawai suka iya to mukan zo idan za mu yi wannan sabon na ayyuka, to yakan sa mu je mu samo wasu sababbin ma'aikata, mu samu mu maye gurbin su da waɗannan. Su ma dai suna nan suna ayyukansu amma zai kasance kaman mun canja su ne. Duba da ƙila ayyukan da ake kawo ba kaman guda ɗari wa'incen yanzu to bai wuce a kawo ashirin ba to kuma wasu ba su iya waɗanda ake kawo ba to sai mu kasance muna ba wa inda su ka iya su in kuma sun ga za su je su koyo to za mu ba su su koyo. In kuma za su tsaya a inda suke ne to zai sa dole gaskiya mun canja su, ya kasance waɗanda su ka iya aikin ne ake ba su. Duba da yanayin farantawa shi wanda ya kawo aiki rai ba zai yiyu ya kawo abu a mai na yayi ba kuma a je a mai aiki na wanda ba na yayi ba aiki na da to shiyasa zai kasance mun canja su ba zai yiwu mu, mu abun nan mubar, mubar waɗanda suke aiki za a inda ake aikin yayi ba. Kuma wani zubin mukan canja kujeru irin kujeru sun tsufa sun ƙare akan canja su. Mukan canja kuma teburka wani zubin shi ma mukan canja su ƙila su ma sun ɓabbale shi ma mukan canja su. Kuma mukan canja yanayin irin kafet haka da irin su abubuwan da ake share ƙasa da shi da irin abubuwan goge goge da dai kayayyaki dai waɗanda ana aiki da su yau da gobe sukan samu matsala. To lallai indai sun tsufa duba da wurin ana sanya kasance tsaftsaf to mukan canja.

Kana iya tuƙin mota? A'a, ni ban iya tuƙin mota ba. Sa'annan kuma ban iya tuƙin mashin ba. Sa'annan kuma ban iya tuƙa keke ba. Ni dai gaskiya indai zan yi tafiya zuwa wani wuri me nisa ne, to nakan yi ƙoƙari dai in samu abin hawa na haya ne in hau in je wannan wurin. Amma ni ban iya tuƙa mota ba kuma ban iya tuƙa mashin ba ko keke. Sai dai kawai in gani wuri in bai da nisa, inna ga zan iya zuwa ƙasa, nakan iya tafiya a ƙasa in je wurin ba a kan mota ba domin ni ban iya tuƙin mota ba. Kila ma wanda za ni ya danganta ne irin ƙila wajen sha'ani ne ko wajen suna. Kuma wurin da za a je ba inda ya da gagara ba ne a je ƙasa, to nakan samu in samu abin hawa in je wannan wurin sabida in samu in je in biya buƙatu na. Wanda in ƙila wasu abin hawa suke zuwa, ƙila su suna da mota ko mashin. Ni kuma Allah bai hore min ba, to nakan je in taka abuna a ƙasa. In kuma ya kasance wuri me nisa ne bayan da na iya, to wani sa'in ƙila inda za a je ne mashin ne zai je wurin ko keke nape, to zan iya hawa keke nape in je idan yana zuwa. Wani zubin kuma in hau mashin in zan yi in zan je. Wani zubin abin da ya sama nafi hawa keke nape sabida bai iya mota ba. Shi keke nape na da wani abu. Shi ya fi sauƙi ne amma bai da ba za a je da wuri wuri ba. Amma ya fi sauƙi da kuma ba su cika gudu sosai ba, ba kamar mashin ba. Shi kuma abinda ya sa muke hawa mashin tun da ba mu da mashin. Eh, sabida shi mashin nan da nan zai je wuri duba da shi ba kowane gursulo ke dakatar da shi ba. Za ku iya ma bi ta sako. Kila inda za ku je kun san hanyoyi inda za ku bi sharkot ku je wannan wurin. To mukan iya bi mu je ta sako mu yi sharkot muɗan bi bi hanyoyi tun da dai shi mashin muka hau ba mota ba, ba kuma keke nape ba. Akwai kuma inda in za mu je dole sai dai mu hau mota tun da ya kasance gari ne. Ba zai yiwu mu hau mashin ba ko, ko keke nape ba. Ba zai yiwu kuma mu wuce zamu hau keke mu tuƙa ba ko da muna da su. Dole zamu hau mota ne wanda zai kai mu. Motan haya kenan wanda za mu biya kuɗi ko kumama motar na wani ne ba na haya ba ne. Shi ma dai mukan hau sabida dai mu dai sa mu dai, mu dai je tun da wurin ya kasance dole a motar za a je. Ya fi ƙarfin ba yi mashin ko keke nape. Ko kuma ma bai fi ƙarfin zuwa mashin ko keke nape ba dai ba zai yiwu dai mu hau mashin ko keke nape ba. Yanayin dai nisanshin kuma ana so dai a samu a je da wuri. To dole yakan sa mu samu motan haya ko kuma mota a ƙungiyance ƙila na gida ko wani a cikinmu ne ya sayi mota kuma ya iya abin shi, to sai a ɗan je a samu a hau wannan motan a je abun nan. To lalle shi ma wani zubin mukan samu dai mu hau wannan motan duba da yanayin nisan wurin. Amma kam lalle ni kamde indai ka gan ni a mota, to ana tuƙa ni ne tuƙi ko motan haya ko kuma motar wani aboki sabida dai ni dai ban ma iya mota ba kuma ma ban da mota balanta ma in je ba rin tuƙa.

Kana ajiye kofin bayanai lalle kuwa, lalle wannan magana ne mai mahimmanci. Tab ɗi ajiye kofin bayanan magana, ai to duk wanda ma bai aje kofin bayanan magana akwai sauranshi. Wanda lalle a laihin yana ajiya kofin bayanai sabida idan muka yi wani project irin passkey haka na wallet da irin an faɗi wani update wanda za a yi gudanar da wani abu a gaba, muka yi screenshot mu a ajiya copy ɗin shi mu ajiya bayanai. Duba da mu san me ake ciki wanda ma in an zo an saba za mu ɗauko wannan bayanai mu karanta. Mun lalle mu siyi ƙorafi mu nuna hujjanmu ga yanan lalle an saba mana. Ai ba haka aka yi mana bayani ba. Idan an ja sai mu ɗauko shi wannan copy bayanan sai mu nuna, mu yi approving wanda za a ga wasu indai sun yi da gangan ne. To sai dai a yi borin kunya a je kuma a taya yin nuƙunuƙu, har dai a manta da maganan. Wanda kuma saɓanin hakan idan ba mugunta ba ne ya kawo su, to za su yi tari don baya su duba su gani me ya kamata su yi. Duba da ba haka suka fitar da bayanai a baya ba. Kuma an zo an samu kuskure abunda suka fitar ba haka ya kasance ba. To akwai wanda sukan samu su gyara wannan bayanai ya dawo daidai yadda muka naɗa muka ajiye. Ma'ana yadda muka kwafa muka ajiye bayanai wanda dole ne su gyara sabida neman amincewarmu suke yi da kuma sun zo aiki ne tare da mu. Ba na lokaci kaɗan ba suna son a kasance lokaci mai girma, lokaci mai tsawo. To wanda zai kasance dole, dole idan mun zo da bayani na gaskiya wanda in sun yi kuskure, to dole za su gyara wannan bayanai sabida kada ya zo su yi wani abun da zai ba su illa gaba. Sabida in sun riga sun ƙi yin abun da sukayi ce a baya, to akwai wanda za su yi musu ƙafa su sa su a layi cewa ai sun zo sun yi, cewa sun ba da bayanai. Akan za su yi aiki kaga kuma gashi yanzun sun zo bayanan da suka zo suka fitar na gaba ya saɓa da bayanan baya. Wanda dole ne sai ko su cika mana alkawarinmu ko kuma in sun ƙi, za mu yi musu tawaye nan gaba. To ka ga ya jawo kuma wani ɓaraka wanda indai suna son ci gaban ne. To lalle bayanai da muka kwafa muka ajiye za su dawo magana a kan shi. Ko da ba su yi ƙaso ɗari cikin ɗari ba, to za su ƙoƙarta ko su kamanta ƙaso saba'in su zo su cika alkawari. Wanda za a ga to ai lalle sun yi ƙoƙari kuma dole muna kwafen bayanai mu ajiye. Wani zuwa idan mun yi mu'amala na kuɗi sosai irin ko kuma ana tarin kuɗi sabida yanayin rayuwa, kada su zo mantuwa a shiga a zo ana gardama a ce a yi abu kaza da ka ce ba haka ba ne. Wanda ƙilla mantuwa ne kuma aka yi. Wanda idan an ɗauko wannan kopin bayanan nan shi zai yanke gardama wanda za a ga to ai ga bayanai da aka rubuta kuma ba wai jiya ko yanzu aka rubuta ba. Gayi nan daga gani ai ga date nan da aka kwafa bayanai ga yanan. Sabida ita komfuta koyaushe ne suka munyi recording ta fitar da bayanai da kwanan wata wannan yasa.

Wane irin sabulu kake amfani da shi? To sabulan ne, yanzu gaba ɗaya sun yi yawa. Kamfanoni da yawa de ga yana suna sabulai wanda a da asalin sabulu wanda muke amfani da shi muna kiran shi da gifts. Wanda sabulu ne mai kyau mai kuma ƙanshi, wanda in kana wanka da shi yana gyara fata kuma in ka wanka za ka ga ka fito kaman ka sa turare ga kuma auki, ga aminci ga ƙunfa. Wannan sabulun da kawai de ya tara abubuwa da yawa masu amfani wanda ya sa aka rinjaya mai ana yawan siyan shi. Wanda ma a lokacin dai akwai sabulai da yawa, akwai su jumbo ga yanan akwai mai ruwan kwai, akwai mai ruwan ganye wanda wasu na wanki da shi amma wasu haka nan tun da ba masu ƙarfi ba ne suna wanka da shi. Wanda dai a lokacin dai gaskiya za'aga, in ba dai ta kure sosai ba kusan kowa na iya siya. Duba da yanayin lokacin akwai arziqi abubuwa ba su lalace kamar irin na yanzu ba. Wanda ma shi yanzu sabulun ma ba wani ganin shi ake yi ba. Duba da yanayin arajin da ya yi ma kamfanoni yawa wasu sun durƙushe wasu kuma sun daina yin sana'an yanda suke yi da. Duba da yanayin harajin da suke biya yayi yawa in suka lissafa indai ba tsawwala za su yi a kayan sosai ba to ba za samu wani riba ba. Shi ya jajjawo wayannan a harkan ya sa wasu sabulun in ba a ganin su yanzu. Wanda yanzu akwai masu ƙanshi, akwai sabulai masu kyau amma yanayin gurɓacewan zamani da kwangila na mu ga yindai ayyuka yay yawa da an san wasu abubuwa dai da ake yi daga ƙasan ƙetare wanda za ka ga yawancin sabulu yanzu mai tsada indai gaye ze koma ya wanka da shi to za ka ga ya koma wanka yana fresh amma zai kasance fatan shi yana ja. Me yasa? Duba da gabaɗaya tun da aka fara yin man bilicin wanda ake kiranshi da makeup mai canza fatan halittan ɗan adam daga baƙi ya koma fari to tun da aka fara wannan mai ɗin sai kasance masu shafawa Allah ya shirye su sai ga idan suna shafawa fatan su yana fari sai aka samu akasi ba fata ake yi ba Allah kiyaye mu sai ga an babu kuɗin siyan wannan man. Duba da yanayin tsadan shi saboda duk wani abun da yake kasance ba abu bane mai kyau abu ne wanda ya kasance tafiyan shaidanu ne to za ka gan shi ya kasance yana da daraja a wannan zamani kuma ana yawan siyan shi to wannan shi ya jawo yin bilicin yana da mugun tsada wanda ake kira da makeup to wasu idan su da ƙila suna samun kuɗin banza ne a hannun samari 'yan mata ne su kan iya siya amma yanzu kuma ba'a samu wannan kuɗin duba da ƙila saurayin yaga fa ana jan mai data ba zai iya ba sai ya samu ya sabce ya gudu to ba'a samu wanda ake yi ɗan cuta a siya magani sai ga kuraje na fitowa sai kamfanonin aka fara musu complaint wanda suka gano to shi wannan man shafawan yana da wasu abubuwa sai aka fara saka shi ta sabulu wanda shi goga shi za ka dinga yi ta wayau dai ko ina da ina naka dai zai samu yay haske wanda da zaka ga kawai wasu a fuska suke shafawa sai ga ƙafan su yayi baƙi fuska yayi ja to duk dai kawai dai ci gaba abun suke samu sai suka fara sako shi ta sabulu a maimakon sabulu ka siya sabulu mai ƙanshi kawai dai ya sa fatan ka yay taushi ya kuma sa ƙafan gashi ya dinga fitowa ta yanda za ka ga fatan na sheƙi sai kuma ya zo ya rusa.

Wane apps kake amfani da shi don sakonni? A gaskiya, lamari de a da. A yawan a tura sakonni, na fi amfani da apps ɗin da ake kiranshi da WhatsApp. Duba da yanayin yadda aka ƙirƙire shi da ingancin shi, da ƴan datan ka wanda bai taka kara ya karya ba, za ka shiga WhatsApp ka yi rubutu. Ka an-- ka tura ma daga wanda yake China da duu wani ƙasashe ƙetare za ka tura mai, ba ruwan shi dawai. Ai netwok ɗin layin ka akwai shi a ƙasansu ko ba shi a ƙasansu. Inde ka tura, shi abu ne wanda yake amfani da yanar gizo, kawai tafiyan shi zai yi. Shi kawai abin da yake bukata ya kasance wayanka akwai data. Inde ya samu wannan data ɗin, to kawai zai samu ya tura maka sakon ka duk inda ka tura a duniya. Ba ruwan shi akwai network ko kuma dole sai ka nemo ai layin ƙasa ka za, a'a. Kawai duk yan da ka tura ma a numbern ka zai gane kai ɗan Najeriya ne ko kai ɗan Ghana ne, a'a kai ɗan Niger ne, a'a kai ɗan Mali ne ko kuma kai ɗan Burkina Faso ne. Dukkan numbern ka zai gane kuma zai je mai akan lokaci. Ba wani wai ko wani go slow tsakanin ƙasa da ƙasa, a'a. Yanda idan ka tura wanda yake ma kusa da kai wanda tazazranku bai wuce zira'i ɗaya ba, zai je mai haka yanda in ka tura can ƙasa waje haka zai je mai. To yanayin da wannan application ɗin aka ƙera shi cikin hikima, tattare da hikima da basira ya sa muna yawan amfani da shi sosai da sosai. To wajen tura sakonni bisa ga sauran application kamar irin su Facebook da shi ma aka yi sakonni da su amma WhatsApp ya fi su sosai da gaske da dai sauransu. Kama daga irin su Twitter ɗin da farko ma na manta mun fara amfani da wani apps ne lokacin jafafon. Muna ce mai 2go wanda a lokacin akwai Facebook amma shi 2go da yazo ya yi kamar ce ce ne da WhatsApp ne wanda shi ma za ka tura WhatsApp sakon ka nan da nan ba tare da wani ya gani ba. Wanda kai tsakanin ka da wanda ka tura ma ne mawa zai gani. Wanda a Facebook wani zubin za ka tura sako amma mutum na shiga sakon nin ka zai ga wasu abubuwa da ka tura. To shi WhatsApp mutum bai isa ya shiga sakonnin ka ba muddin inda ba wai sakon ana tura shi in group bane. Shi ma ɗin in ka gani to yana cikin group ɗin amma inda bai ciki ba zai taɓa ganin sakon ka ba. Wannan ya sa aka fi amfani da WhatsApp bisa ga sauran apps ɗin. To na biyun shi ce Telegram. Shi kuma wannan shi ma jagayyanin gaskiya sun yi mugun ƙoƙari wanda akwai wasu abubuwa da ma suna da shiyafi na WhatsApp kama daga kan ajiye record irin ka tura abu ko ka ajiye hoto. To Telegram tana ajiye wannan hoton na dogon lokaci wanda ko ka sauke shi a wannan wayan ka mai dashi wani wayan nan da take zaga bayananka ga sunan sunan yan da suke ba su san ja ba. Saɓanin WhatsApp in ka kuskura ka sauke WhatsApp dinka ka mai da shi can to akwai abubuwan da yawa da za ka rasa wanda ma idan ba a yi kuskure ba, duk abin da ma yake kan WhatsApp ɗin duka zai goge bayan nan. Sabon login ɗinnan da ka yi, to se dai kuma abun da aka zo aka dasa daga wannan lokacin zai fara naɗa bayan nan sai ya ajiye. Saɓanin shi Telegram wanda zagashi da zarar an tura da zarar ya ajiye kuma duk lokacin da ya ɗauka yana nan ain da yake sai dai in ya kasance.

Yaushe kake fara aiki kullum? To, ya danganta. Yanayin tashi da kuma yanayin yadda aikin yake da muhimmanci da kuma yadda ake so aiki. Aikin ya kasance ana son shi na ujula ne? A'a, na tashi da wuri ne. Ina da aiki mai muhimmanci ne? Ya danganta, amma bari mu ɗauka wani tsokaci muyi. Idan ya kasance ina da wani aiki mai muhimmanci to tun kafin in kwanta, in ya kasance aikin zan iya fara shi tun yau, to zan iya fara shi tun yau ba sai gobe ba. Ba kuma in ce ga shi kullum kullum ba. Sabida ya danganta ne, aikin ba iri ɗaya ake yi ba. Sai yadda aikin ya zo haka nan za ka tafiyar da shi. To, daidai a ilahirin gaskiya dai kullum dai aikin yana samun banbanci da kuma yanayin lokaci. Idan aikin kamar yadda na faɗa mai muhimmanci ne kuma ana buƙatar shi wannan aikin da wuri, to zan yi ƙoƙari in samu in ga na tashi da wuri idan ba zai yiwu in fara shi tun yau ba. Zan yi ƙoƙari in ga na tashi da wuri, na fara shi wannan aikin ta yadda zan samu in yi shi da wuri sabida a sami biyan bukatu na yau da kullum. Watakila kuma aikin nawa ne ma ina so dai in kammala shi in kama wani aikin. To, in dai zai yiwu in fara shi tun dare ba dai zai gamu ba ne, to zan fara shi. Wanda da sassafe zan kama shi sannan kuma in fara yin aikin jama'a wanda suka bani. Ko kuma zai kasance watakila aikin mai muhimmanci ne sabida an bani shine ana so a bar gari da shi wannan aikin kuma ana so a bar gari da shi da safe, Shi ma zai iya yiwuwa in fara shi tun dare. To lalle zan iya ma kwana a kan aikin dun idan na tashi da safe. In ɗan huta ba sai nayi wani aikin ba zai kasance aikin da zan yi ma a lokacin ma na yi abu na tun dare. To da safe zan ma kasance zan iya ma in kwanta in huta. In kuma aikin dole sai gobe ne, to zan samu dai da na yi sallah asuba to zan fara wannan aikin da wurwuri. Wanda lalle in dai ya kasance akwai ayyuka da yawa to kusan kullum zan iya tashi gaskiya da wurwuri in fara ayyuka har zuwa lokacin da za a samu sauƙin ayyukan. Wanda daga wannan lokacin da aka samu sauƙin wannan ayyukan to zan kasance ina yin aikin sannu da sannu, bai da wani lokaci wanda ko da yaushe zan iya yin fara yin aiki da safe ko da rana ne. A'a, wani zubin ma sai yamma ne. Ya dai danganta. Amma in dai ya kasance aiki ne ƙila wanda ake jiran shi yanzu yanzu, to za ka iya ganin ƙila an bani shi ya kwana a hannuna da sassafe zan fara shi. Ko kuma yanzun nan aka kawo mun ba ma yanzu na shirya zan fara aiki ba. Zai kasance dai na fara yin wannan aikin a kan lokaci. Duba da yanayin yadda ake buƙatar shi aikin a kan lokaci. In kafin wai rana ya fito inde samu de in yi shi a wannan lokacin. To gaskiya dai ayyukan mu dai na kullum da kullum mukan fara shi da wuri. Ko da ya kasance ana jira ko ba a jira sabida bahaushe na wani magana ya ce "tun farkon safe ko tun sanyin safe ne ko da wurwuri ne." Maganan dai ga shi kala kala. Yakan ce akan tun sanyin safe akan fara, akan fara kama fara. Wasu kuma zaka ji suna cewa tun da sanyin safe ne ake kama fara.

Kana siyan kaya a yanar gizo? Hm, kan siyan kaya a yanar gizo. Musamman ma idan irin yana da wani aikin online kuma ya kasance dole sai na sayi wani abu ta yanar gizo. Ko kuma irin ana so in sa wani kaya. Ko ana so in siya wani abu ɗaya kaɗai wanda zan yi tax ɗin kuma dole sai na sayi shi ta online. Duba da ina bashi a irin local area mu shi wannan kayan sai dai ta online saboda harkan da za a yi da shi na online ne to na kan saye shi ta yanar gizo. Irin kamar manhajan irin sa Amazon idan ya kama shi a Amazon za a same shi ko irin su manhajan su Alibaba Express, ƙila sai ta nan wurin ne za a same shi. Ko kuma irin manhajan, eh, me ake ce Ali Express, ƙila sai ta nan ne za a same shi. Ko kuma manhajan, eh, Xbox shi ma ƙila abun da ya danganci game ne nake so in buga wani game kuma dole sai na saye shi katin da zan buga game ɗin. Kuma game ɗin na kamfanin Xbox ne dole sai na siya to yakan sa in sayi kaya a yanar gizo saboda abin da zan yi aiki da shi ne yanar gizo ne ba abu bane wanda ake buɗe shago a sayar shi ko kuma abin da za ka ce wani ya kawo maka siya. Dole abu ne wanda ya kasance na online. Abu ne wanda aiki ne na yanar gizo to kuma karatun shi su yanar gizo. To wannan dalilin ne ya sa na kan sayi kaya a yanar gizo. Wani zubin ma kuma za ka ga shi wannan abun da za ka yi ya danganci kamfanin Microsoft wanda dole sai ka siya wani product, ma'ana ka ta Microsoft wanda in dole sai ka siya ka ta Microsoft to in fa ba abu bane wanda za ka je shago ka siya a gani wannan product ɗin na Microsoft dole sai ta yanar gizo za ka siya wannan shi kayan. Wannan ya sa dole ya kasance yake wani zubin sai mun siya kaya ta yanar gizo saboda muna ta'ammuni da yanar gizo. Kuma idan mun ɗauko aiki wani zubin sai an cika shi ta can to za mu samu mu cika shi saboda mu cika aikin mu. Wa la'allah aikin mun yi ne na kuɗi, muna sa a biya mu kaya ko shi yanar gizo dai dai da ƙwalliya idan ba ka cika musu wani zubin to zai kasance abun da ka yi ba ya tafiya a banza. Duba da ba ka cika musu ƙa'ida ba tunda abun yawanci yana aiki ne da abin da ya danganci na'ura mai ƙwaƙwalwa, na'ura mai fikira shi ko yaya akayi kuskure to zai lalata aiki gaba ɗaya. Duba da kariya da kuma guje wa ɓata gari. Wayanda za su zo ƙila ma ba sai komai ba amma za su ce ai sun gama aikin da aka ba su to shi ya sa aka mai wannan dokan wanda shi na'ura mai ƙwaƙwalwa, mai fasaha shi kawai da abun da aka sa shi da zarar yaga kuskure ko ɗan yane to maganin abin yake yi. Duba da wani ɗan ƙaramin kuskuren da ka rena to babban illa ne a gaba wanda da ba su yin haka a yanar gizo to zai kasance wasu a maimakonsu sai ka naira dubu ɗaya sai su duba naira, tura naira casa'in da tara da naira ɗari tara da casa'in da tara wanda ba zai ansa ba wanda amma wasu sun ɗan naira ɗaya ne ba shi to wasu da gangara za su yi suke tura kuɗi, su tura kuɗi ɗan kaɗan sai su je su tura irin abu kamar na miliyan ɗaya haka sai su cire naira ɗari tara ai sai su ce tunda ai da sun ga ninety nine sukan iya turawa. To ta haka za ka iya gan wani ya maida shi yana tura cire musu naira, naira goma, naira ashirin wanda zai kawo babban ɓaraƙa gaba shi ya sasu.

Wani gudu na fanka ka ke finso? Eh to gudun fankan da na fi so irin tsaka-tsaki, shi gudu bai yawa ba bai kuma ƙadan ba kuma ya danganta da wane kalan fanka. Shin fankan na sama ne ko fankan da ake ajiye wa? In fankan sama ne gaskiya na fi so in kura gudun sosai ko kuma ba ma kaman kurashi ba. Duba da wasu gaskiya ba su son kurashi saboda yana sama ne yana gudu. Musamman ma ace fankan nan na da da yake da yake da fika-fikai masu faɗi. Za a gan shi kamar adda fate-fate. To wasu idan ya cika gudu sai su dinga ganin kamar zai faɗo, ya cire musu kai. Duba da tsoron mutuwa da ake yi wanda duk da gudun ka, mutuwa dai indai ya zo ba ma ka ba. To amma kuma akwai nagina masu guɗi da za a gan shi inda dai ne amma a sama yake. Kuma sai gudun masifa da za a ga wasu sukan iya kurashi. Duba da kawai sun ga sun rena shi ba wani faɗi yake da shi ba. Wanda shi indai abu ne na hatsari ba ruwan shi da wanan. In dai ya zo zai iya ma illa ko ɗan ko-ko-komin ƙanƙantar shi. Me faɗi ne, mari faɗi ne zai iya ma illa. To ni dai fankan da ya samu gaskiya, na kan so dai in samu in dai sa mai gudu sosai ta yanda idan yana gudu zan samu in samu iska mai yawa. Wanda duba da na ma manta shi fanka idan ya kasance a sama, dalilin da ya sa ma in zan sa mai gudu da yawa sosai. Fankan sama idan lokacin zafi ne, idan zafi na saukowa yakan buga kwano ne. Zafin rana kan buga kwano, daga kwano sai ya sauko silif, daga silif sai ya shigo ɗaki. To shi fanka idan yana juya dama yana amfani da iskan da ke circulation ne a cikin ɗaki. Sai shi ma ya ƙara wani iskan sai shi ya ba da mai ɗan daɗi wanda ɗakin iskan da ke shigowa ta hundo ya yi ƙaranci. Shi kuma sai ya ƙara yawan shi wannan iskan. To idan ya kasance fanka ne na sama to zai kasance wannan fankan saman nan da yake wana. Zafin da ke saukowa daga kan kwano ya zo kan silif ya shigo ɗaki to zai dinga saukowa ya zo kan fankan nan. Shi kuma fankan nan iskan nan da yake amfani da shi ɗaki sai ya kasance ya haɗa da zafin a mai ƙuna kuro iska. Zafin idan ya rinjayi iskan da ke ɗakin sai kuma ya koma yana kuro zafi haɗe da sanyi. Wanda zafi nan da nan idan ya rinjaye shi sai zafin ya fi yawa. Wanda za a ga wasu za su ce ka yi fankan nan a mai ƙone ya bada iska ya fi bada zafi. Komin lamba nawa ne aka sa komin yanayin gudun shi to za a ga fankan yana bada zafi. Saɓanin fankan da ake amfani da shi a ƙasa wanda shi a ƙasa yake, zafin da yake saukowa daga sama iskan da yake hura zai dinga ba ka iska mai ƙarfi mai daɗi. Wanda shi kore is-- zafin nan da yake saukowa yake yi. Wanda a nan shi wannan fankan nan na ƙasan nan in dai ba kaɗan daidaita gudun shi ba to zai iya ma sa mamura. Duba da shi a ƙasa yake kuma shi wuri ɗaya yake hurawa. Saɓanin fankan sama da yake hura duka ɗakin ko ina daidai wa daidai zai samu. Amma na ƙasa idan ka sai toh shi daidai da kai to zai dinga zuba ma madaran sanyin ne. Wanda in ba kayi a hankali ba ka samu kaɗan daidaita shi to kawai zai ta zuba ma sanyin ne. Wanda in ba an yi a hankali aɗɗan daidaita gudun shi ba to sai ya kasance shi wannan gudun fankan nan zai iya sa ma mura. Duba da yanayin sanyin da yake huro ma ta daidai da kai kuma zai samu ya hura ta wani wuri.

Kana raba wurin da kake a yanar gizo? Eh to, nakan iya raba wurin da nake a yanar gizo ta irin duba irin location haka, sai in samu kila ina location dina. Ina amfani da Nigeria ne, sai in samu in kunna VPN wanda yake nuna ƙasar Amurka ko Indiya, sai ya kasance in ganu nan dai a Nigeria amma yanar gizo na a lokacin wurin da nake yana nuna London ne ko Amerika USA ko Indiya ko germani, ya danganta da yanayin server ɗin da proxy ɗin da nake amfani da shi. Wani zubin kuma nakan iya raba wurin da nake ne ta amfani da kulun ɗika wani location. Kawai dai za a gan ni gani nan ne ba wani location. Yana aiki da wani device wanda bai aiki da location to yakan raba wurare wanda ba za ka ga mutum a wuri ɗaya ba. Wannan sai aiki ya kama muke irin wannan abu ba wai ko da yaushe ba. Nakan iya rarraba wuraren da muke a yanar gizo, sau de, sau de, sau tinin sosai. To, abubuwan da wani zubin yake sa muɗanyi raba wuraren da muke, kila muna son muɗanyi magana da wasu waenda ba su a ƙasan ga kuma muna so su gane mu 'yan ƙasa ne. Ba mu so su gane mu wani 'yan ƙasa ne to muka amfani da waenan iren iren wannan abu a dinga ganin mu a matsayin wasu 'yan ƙasa ba 'yan cikin ƙasa, Nigeria ba. Tanan m ne muke samu muyi an rarraba wurare a dinga ganin mu a ƙetaren ƙasashen mu na waje, eh ta rarraba wurare a shi wannan yanar gizon. Ta inda za mu kunna server ko wani proxy wanda dai zai ba da wani location wanda ba inda muke ba kuma ta wani ɓarain yana ba da dai-dai inda muke. Duba da yanayin server ke firkira dai na bature ta yanda yake siyan, sayan da ya sabunta abun da kuma taimakon da Ubangiji yayi ta yanda in an yi furogiramin abun da ake nema nufi da abun sai kuma kaga ya kasance wanda wannan duk sun samu albarkaci ne daga qun faya qun. Eh wannan duk ɗa musulmi ya yarda da wannan, inda inde sunzo kasance a sabanu wannan to zai kasance ka wanka kasance ba ka yarda da wasu lamuruka ba. Wanda ka iya zama ma ka yarda ka fita daga musulunci, yin yarda da ƙaddaran alheri ko shari yana daga cikin imani da yarda da wasu abubuwa da wanda ba ka taɓa gani ba kuma ba ka jin su, ba ka iya taɓin su. Kuduran Ubangiji yarda da shi ya zama ma dole. A inde kai kana kiran ikirarin kanka musulmi ne, ba ka isa ka ce ai ba ka yarda da ƙudura ba. Duba da kai kanka halittan ka aka yi, ba ka sanyo shi aka halicce ka ba, ba kuma ka san ranar da za'a karɓa wannan rayuwar naka ba. To duba da haka ya zama ma wajibi yarda da wasu abubuwan da ba ka ganin su a kuma ka san yadda zaka gansu ba. Falanta ba ka taɓe su ko kuma ka ji su ko kuma ma ka san yadda suke. Ƙarfin imani ne kawai zai sa ka yarda da su. To shi ya sa kawai mu wani zubin mu kan iya raba wuraren da muke a yanar gizo. Eh sabida an kawo fasaha wanda zaka iya wannan yin rarraba gurin. Eh wannan duk wannan na aiki ne na shi kwamfuta mai ƙwaƙwalwa, ma'ana kwamfuta wanda yake da ƙwaƙwalwa, fikira mai girma.

Ina kake tofa miyau? Eh to, gaskiya shi miyar sau da yawa idan kaga mutum na yawan tofar dashi, ya danganta ne irin mutum mai ƙyazina jini. Za a ga wani zubun mukan tofar dashi a ƙasa. Amma inda mutane a wurin wani yakan samu yaɗan saɓe de, ɗan jageɓe ta inda bazai tofar saboda zai yi wushi ma inda yake ƙyazina jini. Kila yaga wani abun ƙazanta sai zai tofar. Wakili akwai wanda yafi shi ƙyazina jini, shima iya wannan tofar wanda yayi zaiji shima kawai zuciyan shi ya tashi sai ya tofar. To shiyasa wasu bazasu iya tofarwa a gaban jama'a ba. Zasu sami ɗan wuri su ƙebe, su samu su tofar da miyo dinnan. Wanda indai kaga mutum yana tofarwa indai ba mai ƙyazina jini bane, yaga wani ƙazanta ba. Wani koda ya gani ma bazai ma wani tsayawa tofarda miyo ba. Kowai dai za a ga kawai dai yaje yi ƙyazina jinin. Wanda gaskiya sau da yawa yawan tofar da miyo yafi yawaita ne a wurin mata. Kuma indai kaga suna yawan tofar da miyo, to akwai abunda ke faruwa a dangane dasu. Wanda sau dayawa ma za a ga mata wanda sukafi iya tofar da miyo, to alamun suna da ciki ne a jikinsu. Wanda a lokacin ɗanɗan da ke wannan cikin, yakan sa masu kwaɗayi sosai. Har yaja wani zubun kuma zuciyan su ya dinga tashi. Wanda in suna tuna zuciyan su yana tashi, sai su dinga jin suna wani jin ƙyama. Wanda a lokacin haɗiye miyo yakan musu wuya. Sai kaga suna samu suna tofarda shi. Wanda suma za a ga wasu in tofar da miyon su yayi yawa, za a ga wasu sun samu ɗan hankici. To haka su samu dai inza su tofar sai su tofa a hankicin ɗin. Duba da yanayin yawan tofar wanda suke yi. Kila suna cikin jama'a ne, kada suzo su shiga haƙin wasu, su dinga yawan tofa tofon nan har su sa wasu suma dai suji hankalinsu ya tashi. Suji suma suna jin wannan ƙyazina jini. Wasu kuma sukan samu ɗan ƙarama roba, su samu su dinga tofa miyon ɗin a ciki. Ta yadda dai dai za a samu dai a sadar da shi wannan dai abu. Wanda gaskiya galibi ba kowa ne yake so ba. Kuma shi ana son dai bawa ko da yaushe. Duk abun da zaiyi ya dinga gujema abunda zai ɓata a mutane rai ko kuma abunda mutane basu so. Ta hanyar sa su hankalin su ya tashi ko kuma zuciyan su ya tashi ko kuma dai a ji haushin ka, ace wane bai kyautata ba. Bai Duba da abubuwanda yake yawan yin, bai duba abunda yakamata ko kuma yaga abu bai cancanta ba. Kawai komai zaiyi kawai yi zaiyi. To lalle yakan jawo irin wannan maganan. Wanda indai zakayi indai kabi wannan hanyoyi, kila jama'a sun yawa ne. Sai kasamu wuri kaɗan ƙebe, sai ka tofarda abunka. Ko kuma ma akwai masu dabara a maimakon su tofar. Sukan ɗan matse harshensu sai su yi tsiro shi sai ya tafi tsiro. Wanda ba zai tafi a yi tofi tob ba, za a ga ya fita tsiye. To shi wannan ma wasu basujin wani ƙyazina jini. Wanda shi tofarwan yana bada wani kalan sound. Wanda duk wanda ya ji ya san wannan kawai ya tofar da wani abu ne. Wanda kila ya ga wani abun da zuciyan shi ya tashi. To duba da haka wasu sukan san yanda dai suke sakayawa, su tofarda miyon su. Sai dai yanda dai nake gaya muku, su dai mata ga yanayi yanda suke. Kuma su sun mafi kowa duba da yanayin in sunada juna biyu. Gaskiya a wannan lokacin sai dai haƙuri. Hardai in mazajensu basu son ma yawan tofi. To gaskiya sukan yi haƙuri. Doli za a ga wasu dai sun samu dai roba a cikanshi ne suke tofarda.